Gaskiya abun da nake ci shine kamar abincin da aka dafa min daga gida, nakan tafi da shi wajen aiki. Ana dafa min shinkafa da wake da miya, an sa nama. To wannan shine abincin da na ke ci a wajen aiki. Wani lokacin kuma ina canzawa, in ci tuwo haka.

Gaskiya zaman birni yana da wahala. Ƙauye kuma za ka ga akwai abokai, akwai ƴan uwa, akwai iyaye, akwai yayye. Duka za ka haɗu da su a ƙauye. Kuna tare, kuna yin abubuwa yadda ya kamata. To na fusan zaman ƙauye gaskiya.

Zahiri ina sa belt aman gaskiya ba kullum ba. Kayana, duk wanda ya san mu al'adun mu na Hausawa, a kayan da muke ɗinkawa basa jiɓi da belt. So ba ko dawane lokaci nake sa belt a kugu na ba. So ina saka kaya waɗanda suna da tumaki.

Yadda nake koyon fasaha, a ina zuwa wajen inda aka fi ni ƙwarewa a kan wannan fasahar. To nakan zauna a koya min ita yadda ake amfani da ita da kuma yadda take kasancewa. To ina koyon dai fasaha a wajen waɗanda suka iyata.

Eh zahiri gaskiya abunda abun da, abun da na fi so a abinci ina a ina son shinkafa da miya. Sannan sai kamar a taliya, jollof na taliya. Su bayan wannan kuma a wancan na gargajiya na ɓangaren Hausawa muna son muna cin ina cin dambu.

Kai a, a, a zahirin gaskiya na fi son fanka. AC to sai wane da wane mu inda nake ba fanka ba AC.

Lallai yadda nike nema izinin hutu ashi ne. A rubuce akeyi, zaka rubuta ka tura shi a inda ya kamata ya ji wannan a takardar nema hutu. So haka nike bi nike samu hutu a wajan aiki na.